Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan kayan miya, ina zuwa in saye abinci da sauransu da abubuwa dai da yawa haka.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Ina zuwa wajaje da wuri saboda ina so in yi abu da wuri komai da wuri yafi kyau.

Kana sanya agogo a hannunka? Eh ina sanya agogo a hannuna saboda wata lokaci yana ƙarama hannuna kyau kuma ina duba lokaci da shi.

Wane lokaci kake wanke kayayyakin? Ina wanke kayayyaki na wata lokaci da safe, wata lokaci kuma ina wanke su da yamma.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon fasaha sabo tsayawa in kalla abubuwan da ake yi.

Ina ka ke ajiye hotunan wayarka? Ina ajiyeshi hotunan wayana a cikin, a cikin photo, photo, photo album ɗina saboda ko da waya na bacce zan ƙara wanan ɗinsu dawo dasu.

Kuna da manufa na wata-wata, eh? Muna da manufa na wata-wata wajen, wajen bajet a abubuwa iri da iri.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayana ne da daddare. Idan na kwanta bacci, saboda in na tashi da safe, in ga wayana ya cika.

Ina buga rubutu da sauri, ina buga rubutu da sauri musamman ina typing ko ina chat, ina yin shi da sauri da sauri saboda na daɗe ina yin abun dole ya zama na iya shi da sauri da.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? Eh, ina amsan kira a aiki kusan kullum sau biyu haka nake samu, wasu lokaci ma yana fin haka.

Wani launin lambu, lanku suke, uh launin su kore ne gaba ɗayan su koren su launi kore ne.

Kana lulluɓe da bargo?, ina lulluɓe da bargo. Yanzu haka ina ma lulluɓe da bargo don ina lulluɓe shi musamman lokacin da nake jin sanyi.

Kana zama kan gwiwa? Eh ina zama a kan gwiwa amma sai dai idan na yi laifi zan iya zama a kan gwiwa amma ban iya zama kuma idan zan yi sallah ina zama.

Bambagiya, kana samun horo da wuri a aiki? Eh, ina samun horo da wuri a aiki. Wataran sosai ma.